Ina gyara matsalolina a wajen aiki ta hanyar da zan ga me ya kawo matsalar kuma ta ya zan bi in gyara matsalar. To wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da nake gyara matsaloli na cikin sauƙi.

Eh ina cire takalmi a gida. In zan shiga ɗaki da dai wuri dai mai tsafta haka wanda bai kamata ka taka da takalmi ba cikin gida ina cirewa.

Am ina son ɗaki mai zirfi, mai tsayi, mai fenti fari da haske irin na zamani. Window dai window ɗan babba haka daidai gwargwado da irin labule a ciki. Ɗaki dai yayi mai dai kyau wa ka.

Eh waƙa tana zuwa a zuciya lokacin tunani ko kuma lokacin da ka yi shiru, ka rasa me ke damun ka, to like za ka ga wani abun yana zuwa zuciya yana rera waka. Musamman ma in ka iyata.

A'a gaskiya ban cika karanta jarida ba saboda yanzu yanayin waya da duniyar wannan handset ta zo tafi ƙarfi to ko za a karanta sai dai a waya amma normal ta hannu gaskiya bana karanta amma ina karanta in na gani ba ko da yaushe ba.

A'a gaskiya bana son kallon faɗuwar rana saboda bazan ma iya tsayawa har in zuba mata ido in ga har sai ta faɗi ba. To gaskiya bana tsayawa kalla.

Ahm, ƙidaya kayayyaki ya danganta da lokaci. Maybe in an kawo kaya ana son a san tsofaffin kaya guda nawa ne, to a nan ake iya cewa za a ƙidaya kayayyaki. Amma in duka sabon kaya ne, to zaka kirga sune don sanin guda nawa ake aka kawo ma.

A'a ita dai da kanta ba ta daidaitawa amma like ni ina iya controlling din shi in saita shi ya zamana daidai, ya zaman mun amfanin da nake son nayi da shi sai in saita shi.

Umm, gaskiya dai wani zubin haka in an danjima, dodo gan lokaci in na gani yana taunawa. Amma like just haka bana taunawa.

A'a gaskiya ba na zama saboda nan guri ne mai hatsari wanda ƙashi ne suka haɗu ƙwaya biyu wanda idan ka zauna a kan mutum zaka iya, zai iya ɓallewa ko kuma like gurin dai ya samu matsala haka ya samu eh. Mai ake cewa dislocation.

A'a, gaskiya ba na sanya safa kullum. Ina sanya safa ne musamman ma irin lokacin sanyi haka ko kuma in zan je guri ha ka wanda yake da ƙura, ƙafa ta ta ɗau ƙura shine nake sanya safa ko makaranta yawwa ita ma ina sa mata safa.

Eh to, rubutuna dai ɗan tsakiya ne. Ba za a ce yana da kyau ba kuma gaskiya ba za a ce yana da kyau ba. To yana ɗan tsakiya, ba shi da kyau kuma ba za a ce yana da kyau ba. Shi ne.

Gurin da nake son ziyarta, a Allah ya gani suna da yawa. Amma yanzu gurin dai na fi son da ziyarta shine ɗakin Allah Makka wajen ibadar musulmai. Nan yanzu nake son in ziyarta Allah ya bani iko.

Eh ina iya kunna wuta, ina kan sa a shana in a gas ne in ɗan kunna shi sannan sai in ƙyatta ashana ta shiga kan ya fara fita sosai in kuma a wuta ne nakan in yayi wasu dabaru haka sai in ƙyatta akan irin makamashi in kunna kai sai in ya fara ci sai ya koma ya bada wutar gaggawayen ku icen.

Eh ina bun ƙa'idojin aiki. Yanzu ƙa'idojin aiki abu ne kam doka ce dole sai ka bi. Idan ba ka bi za ka saɓawa kanka, zama ka iya rasa aikinka.

A gabatar da rahoto gaskiya a yanzu ba aikina bane, ba to kuma gaskiya bazan iya ba amma in an koya min zan iya gabatarwa. Abu ne gaskiya wanda in baka da ilimi akai ba ka sanya zaka fara gabatarwa ba.

Umm, to sa'oin gaskiya da nake kallon wayata yana kai eighteen to twenty hours a day. Inde wannan saboda gaskiya duk wani abu nawa da nake na nafi yin shi a waya.

U'u eh to eh muna musafaha da mutane irin abokanaina. In an zauna a majalisa ana, wani abun to sai a ɗauko akan wani abu can da na rayuwa a fara.

Burina na aiki shine kullum naga na inganta aikina, na kawo sababbin i idiyoyi da tsaruka, da kuma yanayin yadda wanda muke mu'amala da su na aikin su ji daɗi.

Gaskiya bana zuwa aiki lokacin dai lokaci dai-dai. Na kan je a makare, na ɗan fi zuwa ma a makare. Amma na wani zubin na kan je kan lokacin ma aikin ya cika, na ƙarasa amma bana fi zuwa a makare.

Eh gaskiya ina ɗaukar hoto ina so saboda like ni ɗan saurayi ne to shi saurayi kuma yanzu sai da ɗan hoto haka. Ko da bade za a turawa ranki ya daɗe ba ne dai za a ɗan ɗora dai a story. Lafiya dan yanzu addu'a haka za a ɗora.

Uhm, bana amfani gaskiya da mataimakin murya. Gaskiya bana amfani da shi. Ko a me na ke dai bana amfani da mataimakin murya.

A'a gaskiya bana son guri me hayaniya ne dai, saboda hayaniya tana ɗan caza mun kai. Wani zubin har in ji kaina yana fara sassara mun kamar yana sanya fare mai ciwo. To hayaniya gaskiya yawo take mun haka bana son hayaniya sosai.

Irin takalman da na siya nake so. Ina son takalmi mai hanci, takalmi mai hanci wanda idan ka zira a ɗan yatsan ka zai riƙe ma shi. Da irin yawu da za ka yi da binini ba za ka ji like ya gundure ka ba. Sannan sai sau ciki shi ma ina son shi.

Eh app ɗin da nake amfani da shi kullum don saƙonniapp ne wanda a gama gari ne yanzu ko ina kusa ana amfani da shi. Shi ne WhatsApp. WhatsApp shine application ɗin da nafi amfani da shi sai irin su Instagram.

Mm, gaskiya kowane kalar tsintsiya muna amfani da shi. Wac tsintsiyar kwakwa, tsintsiyar laushi duka muna amfani da ita. Ita ta laushi ana sharar gida ne, ita kuma ta kwakwa ana sharar irin abun da ya jiƙe ko abun da ya fi ƙarfin ta laushin.

Eh gaskiya, mutum yana iya yin kuka musamman ma in albasa mai yaji ce, wannan yajin nan da yake tasowa yana shiga idon mutum sai kaga bara ma ka san sanda zaka fara kuka ba sai da ka ga hawaye.

Gaskiya bana cin tafarnuwa in ba sai dai like ina iya cin ta dai a yaji. Wannan amma zallar tafarnuwa bana iya ci saboda tana sa bakin mutum ya yi wari haka, warin kuma ba dadi ka shiga cikin mutane kana magana.

Eh, ayi kalanda kusan kullun cikin duba kalanda muke. Yes kusan kullun cikin duba kalanda muke saboda sanin rana da lokaci da kwanan wata.

Eh ina magance koke-koke ta hanyar sulhu, sulhu ka nemo masu koke-koken ka tambayi kowanne ka ji miye raayinsa kuma miye kawo haka sannan sai ka nemo hanyar da zaka solve din matsalar.

Eh gaskiya ina shaƙatawa lokacin hutu nakan je gurare daban daban na gidajen 'yan uwa, wannan in je garin mu gidan kakan nina, in je dai in ɗan yi hutu in dawo ko kuma like shiga duniyar midiya in ɗan dudduba sabbin shaƙatawa. Nan duk lokacin hutu nakan yi haka kuma nakan kai ziyara wurin abokanai na.

Eh ina hutawa a wajan aiki ne, na lokacin sallah kuma shine lokacin da zanje in ci abinci in dawo in cigaba da aikina.

Eh muna yin wuta da itace, mukan ɗora abu mu dafa da shi kuma yanzu ma haka quarantine a cikin wannan wata mai albarka muna amfani da itace a gida wajen yin aikace-aikacena dahuwa.

Irin wayad da nake amfani da shi shine wayar Infinix, Infinix Honda Hot, Hot, Hot 50i da ita nake amfani.

Erm ina ajiye hotuna na a waya ne cikin my Google drive. A nan nake shiga in yi uploading hotuna na wanda nake so in ajiye su.

Uhm, ok ina cin abinci ne a wajen aiki da wasu abubuwan wanda na maƙulashe haka.

Yara kayan ciye-ciye da na fi so sune irin su akwai dai na farko akwai kaza, akwai doya da kwai, sai kayan marmari, washe shinkafa jollof ta ji sosai suma na ɗi ina su.

Eh ma na, ina shan madara musamman ma a shayi haka. Am ina shan madara wani zubin ma har zallan ina sha, amma dai na fi shan ta a shayi in zan sha haka in yi breakfast.

Eh, eh ina ajiye kofi, ina iya ina adanawa wa mutane kofinsu musamman ma in an bani ko an kawon abu na sha, to dole zan ajiye shi.

A gas ya dai recommended wanda na fi so umm wanda mutane ma aka fi so gashiya wannan AC ce. Ai in kana da AC me za ka yi kuma da fanka. Ga alama ai don ka ji daɗin jikinka ne dai kada ka ji zafi iska toh kuma shi wannan ya ƙunshi hada ɗan sanyi lokacin zafi. Toh mei fanka gas ya dai na fi son AC akan fanka.

Ina inganta aikinmu da dabaru da salo da yin aiki tuƙuru wajen biyawa kostoma bukata.

A yau munan gaskiya jakar mu ta kudi ba specifuc guda daya. Ko wace kala jakka musamman kanana haka. Ko wanne zuba musu kudi ake, ana amfani dasu.

Ina gaishe da mutane ta hanya daban daban, in manya ne in yara ne in sakonni na ne sakonnina zuwa nake mu gaisa. Yara ma haka manya ne wani zubin ana gaisawa wani zubin kuma ayi musu gashe ina kwanan ku ina yininku shikenan.

Eh to ina cin abincin daddare ne kowane lokaci daga karfe takwas na dare zuwa karfe goma. Wannnan duk lokacina ne wanda nake iya cin abinci.

A'a gaskiya yanzu bana saurarar rediyo, gaskiya amma dai na kan je a gida wasu suna saurara.

Ai hanzu ni bama yi ƙarfin da zan fara kawowa ba, sai dai Allah bamu iko da ladan ni'a tun da muna da ni'a haka amma kawowa ake, ba ai ki yi sosai.

Eh ina amfani da sauro net saboda kullum ma in zan kwanta a shi nake kwantawa da daddare. Saboda kariya da irin su sauro da wasu ma ƙananan ƙwarikan na ƙasa.

Eh, ina fara aiki kullum daga kan ƙarfe takwas. Haka na safe shine lokacin da nake fara aiki.

Ah, na fi son tufafin auduga gaskiya saboda siliki wannan anfi amfani da shine na ado ko na sarakuna to kuma like abune wanda in ka saka shi takura ma zai yi. Ah na fi son na auduga gaskiya.

Eh, babban nasara da ake samu a aiki shine ganin yanayin yadda kwasto momin ka suke ƙaruwa. Tu wannan shi ke nuna ƙwarewarka, hazaƙar ka da dabarun ka. Da taimakon Allah, ka iya amfani da su wajen tarai rayar kwastomomin ka. Shi ne haka zakaga kullum kana samun wasu, ana jawo maka kwastomomi daban-daban.

Kai, kai, kai, kai. A'a gaskiya dai hundred percent na fi son zama a birni amma shi kuma zaman ƙauye daɗinsa. Like ana samun sauƙin rayuwa na abubuwa daban-daban. To zaman ƙauye gaskiya shi ma yana daɗi amma gaskiya na fi son zaman birni. Ra'ayi na dai like na recommending in zauna a birni.

Tabbas ina jin kukan zakara da safe, saboda idan ka ji kukan sa ma ka san kusa lokaci ne dake nuna gari ya waye safiya ta zo.

Eh abincin da nake ci da safiya shine shayi da biredi. Sune abincin da aka sani mafi akasari nafi ci sai in kuma sauran na wa shegari in anyi nake ci.

Tum fure mai ƙanshi, wanda wasu hakan suna ma iya yin turare da shi, ina son irin wannan furen mai ƙanshi haka sosai, irin musamman ma ja.

Katifa nake kwana, ƙwarai da gaske akan katifa nake kwana sai in kuma yaya na ya dawo daga boarding in ya amshi katifar sa, sai in koma shimfiɗa tabarma to that is it.

Eto ina bada ra'ayi a aiki dede gwargwadon fahimta akan abun da ake son ka bada ra'ayinka akai sai ka bada idean ka wadda kake ganin za ta anfana.

Eh to, jadawalin aiki yana samowa ne daga gadon babban oga. Shi zai tsara muku wana kalar aiki za ku yi yanayi yadda za ku yi aikin da sauransu.

Eh, a'a ina dai koya ban iya tuƙi ba dai a yanzu haka amma dai ina koya yadda ake tuƙawar shi yasa.

Gaskiya bana yin wannan saboda ba aikina bane. Wa wa inda suke yin aikin suna yi a gida tunda ni na miji ne to bana yin wannan.

Ooo, kai kai kai, ai bokatin da muke da su a gidan mu ba kalon bani ba, bokati aƙalla za su kai sha biyar zuwa goma don botakai gidan mu gaskiya suna da yawa sosai.

Ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske ina kunna shi yakan kuma yi mun alatun idan da matsala. Idan kuma ba matsala dai ma ba zai yi ba.

Eh ina son kiɗa mara ƙara, mara tashi. Na fi son kawai sauti. To ni kalar wannan nake so amma ban son mai ƙara.

Nakan shanya tsaki ya bushe in zan yi amfani da shi haka, sai in shanya shi ya bushe. Kwarai ina iya wa.

A'a bana gwada wannan saboda abu ne mara kyau to shiyasa ni ma nake ƙoƙari in kiyaye kaina wajen yin wannan ƙetare ƙafafun bai da kyau gaskiya kwata kwata.

Eh to gaskiya dai bana tafiya, tunda dai eh ina dai tafiya amma ba sosai ba, wuci-wuci ne dai, in mai shagon baya nan na kanje amma dai bana zuwa.

Eh ina wanke kaya yake lokacin da na ji ƙarfi a jikina sosai kuma lokacin da na ji na ci abinci, enaji ya zo min. To shine wannan lokacin da nake cin abinci, ƙarfi ya zo min jiki. Shine lokacin da zan yi wanki.

Abincin gargajiyar da na fi so shine dahuwa. Dahuwa shine wanda ake yin wake, dawa ko kuma gero da wake a dafashi ya ji maiƙo. To ina son irin wannan abincin gargajiyar.

A'a sau na wa zan faɗa muku gaskiya in ba wai idona ne ya kai wurin ba haka kawai bazan tsaya in je in kalle su ba amma idan idona ya kai wurin kuma na kan iya kalla.

Ah ƙwarai da gaske ai ba wanda yaƙi zaƙi, ya za a yi ka tafi ga daɗi kaje ka hayayyaƙe wa wahala abunda zai cutar da kai, duk da shi ma zakin amma dai ai yafi akan na gishiri. To haka na fi son kayan zaƙi.

Yauwa ina tsaida su ne wannan privately wanda ba wanda zan sanar wa ni kaɗai daga ni sai zuciya ta sai mahalacina. Amma bayan nan, ba wanda zai san ga inda nayi abun.

Eh it depends on gaskiya ya danganta. Idan na tashi da safe naci abinci sosai to ina samun kuzari haka da yamma in na samu na yamma ina ci. Amma to mafi akasari ina ɗanfa kuzari da safe tunda nafi cin abinci da safe akan na yamma har zuwa sai dai na dare.

Ah gaskiya dai miya mai ɗan zafi ta fi, tafi daɓi tunda da ɗuminta. In ka saka abincin shima da ɗuminsa haka za ka fi jin daɗin ci ko mai dai za ka ja ma sitabil daidai.

Eh na taɓa siyan kaya a yanar gizo wanda teemu suka yiwa mutanen su give away. To a nan na fara siyan kaya a yanar gizo wanda aka kawo mun ake mun delivery naje na ansa.

Kayan marmari, kayan marmarin da na fi so na farko. Akwai aful, akwai ayaba, akwai kankana me zaƙi, dasu ga sunan dai gaskiya duk kayan marmari ma ina son su kowanne.

Eh tabbas ina amfani da matashin wuya musamman ma lokacin yin bacci ko lokacin kishin gyadawa ina amfani da shi in sa a wuya na.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci a unguwa. Idan an kira ni na tashi irin kalan aikin nawa, to ina yin aiki bayan lokaci.

Eh a malamai gaskiya malamin da na fi so a yanzu dai shi ne Sheik Jafar Mahmud Adam da Sheik Albani Zariya. Su ne babu malamaina da kuma Prof Mansir Isha yalwa.

A'a gaskiya bana iya rera waƙa, bana iya wa saboda ba kowanne da irin basirar da Allah ya ba shi, ni kuma ta nan gaskiya banje gwada ba.

Eh ina fi kitchen, ina fi kitchen tufafi, ƙwarai ina fi kitchen ɗin su, ina yi.

Kai ka jika a wani wata aka haife a wata dai aka haife ni. Yes, I was born in the month of May. An haife ni a watan May.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma gaskiya saboda a addinin mu ma haka aka koya mana kuma abu ne mai kyau. So I recommend that ko da ba musulmi ba hakan ma yana da kyau saboda kariya daga kwayoyin cuta.

Ta Allah kullum kuwa ina yin addu'a, ina yin addu'a kullum. Yanzu ne ma dai ban san me ya saba amma dai ina addu'a.

A to wannan gaskiya, an zo ɓangaren da ba na ba mai bacin da ni har yanzu ban fara irin fita wannan guraren ba saboda rashin kuɗi kuma muna fatan Allah ya kama mana.

Ƙarfe takwas nake zuwa in fita in tafi kasuwa in je in nemo kuɗina, so dat's my own. Nan nake hawa intanet in je in nemi money.

Eh ina iya wa, ina iya barkwanci cikin mutane, tabbas ina iyawa saboda an ɗan mafi sani na wasu da haka. Ina ɗan yin barkwanci daidai gwargwado kuma mutane suyi nishadi.

Ina kiyaye kalmal sirri ne wajen ɓoye ta wanda zan ajiye ta ba wanda ya sani sai ni sai Allah dan ya halicce ni kuma ba zan yi ƙoƙarin in sanarwa da wani ba har ya sani.

Eh tabbas, nakan iya jefa dutse nesa na wuragashi, yana tafiya da nisa sosai sannan ya faɗo kasa.

Eh tabbas ba guri ɗaya nake aiki ba, yana gero ina yiwa site daban daban da applications aiki sannan in samu a biya ni.

Eh, Tabbas sometimes ina karatu kafin in kwanta, sai na danyi karatu sannan na kan yi ma addu'a in tottofa a jikina sannan sai in kwanta in fara bacci.

Ina charging waya ta ne, dai sanda naga charging ya yi low kuma da wuta ko an kunna mana solar available. Naga charging ya yi low, sai in ƙware in je in jona ta tayi charging.

Eh ina adana kuɗi, ina ajjiyesu a gurin da sirri ne wanda kusan ni kaɗai Allah ya nuna wa gurin. Bayan nan in ma an san da shi dai to ba kowa ne yasan me za'a iya ajiyewa a gurin ba.

Eh kayan zane ne na wanda ake yi a trading view. Su ne wanda muke amfani da su, suna makin order block, suna makin structure, suna makin target.

Eh launin idanu na man launin idanu ne kalan na ko wa wannan fara ƙwaya tsakiya baƙi, to hakan mu ma launin idanun mu yake.

Gaskiya mafi yawancin lokaci ina sanya hula nakan sa ta a kaina haka in nayi wanka ko like zan je wani gurin ina amfani da hula sosai.

Da mai na kamfanin mai gurguwa, da man kamfanin mai gurguwa da shi nake amfani nake shafawa idan na fito daga wanka.

Eh ina yin kiran bidiyo haka sometimes lokaci amma eh tabbas ina yin kiran bidiyo call a waya. A ɓangaren WhatsApp ina yin kiran bidiyo call.

Eh muna da sa hannu a saƙonni hakan naka haka akwai sa hannun da zaka gani, eh kasan daga wane ne shi ya turo sa hannun shi ne, eh to ana sa hannu wannan.

Eh to gaskiya da na ɗan fi son taxi saboda in ina sauri taxi ita ce za ta ɗan kai ka da wuriwuri ba delay. Ita kuma bus sai ta tsaya ta ci gaba da ɗibar fasinja. To gaskiya na yafi son taxi.

Eh na fi son gaskiya miyar taushe haka, miya ta tuwo irin ta taushe a sa mata nama haka sosai ya ji da an sa kayan spices dinnan kayan kanshi toh gaskiya yana jin daɗin wannan da miya. Ko da ace ba ta taushen ba ce ba ja normal jan miya aka sa mata spices da nama tayi daɗin ina sonta.

Eh, eh to abun da nake fara yi na farko shine ina duba me da me ya faru bayan bana nan kuma me za a fara yanzu bayan zuwa na. Shine abun da ya kamata.

Eh like, like, like yadda na faɗa muku ɗazu, na fi son ɗaki mai haske, mai fenti haske, fanka ko AC da saman shi, silin shi, ruf ɗin shi shima yana da mani mai kyau. Kawai de irin ɗaki dai na zamani, gaskiya haka mai p o p.

Ehhh, kowane lokaci ko inn ce, kowane moment yana zuwa da kala. Buri kuma daga kalar abun da yake shigowa rayuwarka wanda za ka yi na biyan buƙatanka to kuma kowane lokaci za ka sami biyan buƙata. Ko inn ce kana da manufa, kala kala kake son ka cimma a lokaci.

Eh, ina duba daftarin kuɗi musamman ma idan na yi ajiya saboda in ga nawa ne kuɗina a ciki. Ya suke ya ba matsala dai suna nan ƙalau, to shi ina dubawa.

Eh to, many things, abubuwa da yawa bana iya faɗar su ba. Ma abun dariya ya kansani sosai haka. Wannan da abun ban mamaki yayi ko kuma irin wani abu in ya faru. Ma abun ban dariya suna da yawa.

A na farko abun da nake ina fara zuwa na nemo wa kaina magani don kariya kada murar ta yi ƙarfi ta galabaitar da ni sai in fara neman magani shine abuna farko.

Eh gaskiya lokacin farkawa babu shi standard amma dai ina farkawa dai amma gaskiya ba lokacin farkawa standard. Ina farkawa dai irin da ka kan karfe takwas abin da ya samu har bakwai ma kasa dai ina kaiwa.

A'a gaskiya dai to koda dai an ce dai abincin gida ba ka jin daɗin shi amman in kaci na titin da daɗi amma gaskiya dai like to ba dai laifi. Ina dai tsaka-tsakiya bana jin daɗi kuma ina jin daɗi.

Eh tabbas ina riƙe lema a lokacin ruwa. In lokacin da muna tazo ana ruwan sama, ina riƙe lema don in kare kaina daga zubar ruwa a jikina, in jiƙe.

Eh, toh muna ajiyen makullamu a daki kan keken da yayana yake yin weaving. Mukan ajiyesu a kai idan lokacin buƙatar siyayya a ɗauko a yi amfani dasu.

Eh to na fi son, eh ina dafa, na fi son dai a dafa min shi a kan wuta. Ah bana son suyawa gaskiya. Na fi son a dafa shi a kan wuta ya dahu sannan sai in ci.

Eh, ina karɓar baƙo ta hanyar girmamawa da tarba da tireriya. Shi baƙo ai mutum ne wanda ya damu daga wancan mutum ne wanda mutum ne da ya babban a wurinka idan ya zo ma.

Ina yin abun da nake son in samu nishaɗi yanzu dai like ina ɗan, ina dai kallon irin short videos haka da wannan fim.

Eh, kujerun gidanmu suna da daɗi gaskiya. Suna da daɗin hawa saboda suna ma da ɗan laushi haka.

Eh, normal teburi ne kwantacce me dan tsayi haka sosai. Yana da ɗan faɗi, ɗan tsaka-tsakiya haka.

A sau ɗaya in ka tsarkake shi yau sai washegari. Ai abu ne wanda za a ce wani duk awa ko mintuna za ka je kayi ba. Sau ɗaya ake yi sai kuma washegari in Allah ya kai mutane.

A dangantaka ta da shi ita ce kusan haɗuwa a wajen aiki. Ita ce dangantaka ta ba ni da wani, wani alaƙa da shi ta jini.

Toh gaskiya in advance dai gaskiya na fi son na hau lifta in ina sauri amma in ina son in ga cikin guri in yi shawagi zan hau lifta but in advance zan hau matattakala but in advance ina fi son hawa lifta.

Ina mai da hankali, ina kwaikwayon yanayin yadda wanda yake koya ɗin yake koyawa sannan ina duba menene amfaninsa ta yaya zan, ta yaya zan iya shi nima da wuri.

Eh to gaskiya de na fi son kofi. Ayanzu dai haka gaskiya na ɗanfi san kofi saboda shiya ɗan fi wannan haka to kofi gaskiya inasan kofi.

A ina? A, ni kuma me nake yi, aiki nake yi, sai kuma ibada da ake yi. Bayan nan kuma nothing else, sai kuma, eh yauwa ball, muna ɗan yin ƙwallon ƙafa.

Eh nomal bango ne na kam na bulo wanda aka yi mai filasta da siminti haɗe da ƙasa sai kuma aka dawo aka biyo shi da fenti.

Eh ana samun horo a wurin aiki idan ka saɓawa ƙa'idojin wajen aiki dole za a ma horo don ka jara gaba.

Ina magancen damuwa ne ta hanyar da damuwar ta ɓulo, sai in bi in ga me ye solution ɗinta don a gyara abun da ya kawo damuwar.

Eh, eh ina kwana a cikin ɗaki. Ina kwana can cikin da amma yanzu ba a can ciki nake kwana ba but before gaskiya na kwana.

Abincin dai da na so gaskiya na farko naman kaza, naman doya da ƙwai, shinkafa jollof mai suna jollof fried rice wadda me nama. Se to! Bana da ita.

Eh, zaru ne, launi ne, fari ne wanda a gaban shi akwai zane-zane. Shi ne kalar launin labulayen gidan mu.

Eh muna amfani da ruwan rijiya da amma yanzu kasancewar an samu na zamani bohol yanzu bamu amfani da shi da muna amfani da na rijiya.

Eh ina shan ruwa kullum aƙalla ba ƙasaru ba. Eh in a normal day ina shan kamar leda biyar bakwai haka.

Eh, dangantakarmu da maƙwabtan mu gaskiya muna ji tuwa, muna zaman lafiya da su. Ba wani abu da yake tsakanin mu kuma zama da su abu ne mai kyau ka zauna da maƙwabcin ka lafiya.

Eh to ina amfani da kafofin watsa labarai da kamar na farko dai ina amfani da Twitter X, ina amfani da Instagram du ina ganin saƙonni kuma nakan shiga wannan cikin browsers in duba wasu kuma fejinsu.

Eh, ina zubar da shara a wurin da ake zuba rwa wajen datti, ba na zubar da ita kusa da mutane inda za ta cutar da su ko anƙo na.

Hali kowane biki ina son shi. Fata na dai a yi biki dai a yi lafiya a gama lafiya kuma biki dai a yi shi na daidai da sunna shine kawai.

Dangantakar mu da shugaban aiki, ai wannan wanda dangantaka da shi kawai dai, ah eh ɗan wannan illo ɗina ne.

Yes, wannan ina amfani da kunnen waya kam sosai, amma yanzu an nawa ya lalace bana, ban samu wani ba.

Eh, eh, muna da fanka a rufin ɗaki daga sama take. Tabbas akwai fanka. Muna sa fanka a ɗakunan mu a saman rufi.

Eh to ina yin tafi da hannu biyu nakan yi tafi da su in hada in tafa wa mutum in yayi abin gwaninta ko na burgewa.

Eh gaskiya ina jin daɗi sosai, ina jin daɗi a raina sosai. Ina farin ciki da haka, na kan je ranar ta zama min rana ta daban.

A'a bana iya ɗinka tufafi bana iya ɗinkawa amma dai ina iya gyara shi idan ya ɗan farke haka nakan iya gyara shi in ɗinke abu na.

Eh ana biki ne wanda 'yan uwa za su taru yawanci da abokan arziki da maƙota za su taru a yi biki, a raɗa an raɗa yaro suna, a sa abinci sannu kuma a ɗau irin kayan al'adar da binne a rarrabawa inda suka halarci warka.

Eh, in ana neman wata like zan je in duba in kalle su amma dai son kallon su haka kawai sai dai in kalle su don in ga ni'ima ce wadda Allah yayi.

Eh kyauta ina son in ba kyauta daidai yadda mutum kalan kyautar da yake so wadda za ta sa shi ya ji daɗi ya ɗauke ta. Eh kyauta ce mai mahimmanci, shi kansa za ta amfane shi.

Eh tabbas ina siyan agogon sawa. A hannu na kan sa shine don fashion as a matashi yana sa agogo idan zan fita.

Eh na kusa in zauna abu akan abu mai laushi haka kuma mai ƙwari wanda zai riƙe ni sosai inji daɗin zamana kuma ya zamana a bayan shi akwai abin da ya ɗan tokareni.

Eh, ina sasanke ce rikici a aiki na farko in fara kashe abun da ya kawo rikicin sannan mu koma su ma inmu su faɗa akan ba a haka zaman tare ne ko mai sai da haƙuri.

A ba a samun citta gaci a abinci saboda mu gidanmu ba a saka wannan kayayyakin a abinci, sha sa ni ma ban iya ba, bana cin citta a abinci.

Eh, gaskiya ina son yin wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi son yi kuma shine na ke burin in ƙware a kai.

A'a gaskiya bana son abinci mai yaji saboda yana iya, yakan iya ruɗa ka da kasa gane menene kuma like abinci mai yaji ma yana sa ulcer.

Eh, ina iya tsallake igiya musamman ma in a sport ne haka aka sa ta. Tazo daidai da stage ɗina daidai tsayin da zan iya tsallake ta, ina zuwa in tsallake ta.

Eh, ina yin barci da rana. Idan na je wajen aiki, na dawo ko karatu ko kuma lokacin azumi, in na gaji ko azumi ya galabaitar da ni, nakan yi barci da rana don in samu sauki.

Eh, muna aiki tare da ƙungiya ne, mu darfafa a je a samu wani aikin da aka kawo wa ƙungiya a je a ƙarasa shi cikin sauri.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, nakan sa alam don tunatar da ayyukana.

Eh shawara a aiki, eh ina yanke shawara a ajin aiki saboda samun sauƙi.

Eh na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so a harkar wasanni.

Me kake yi don ƙara aiki? Aaa, ina tsayawa in yi karatu, in nutsu in kara fahimta abin da nake yi don in ƙara aiki.

Wane gudun fanka kafi so? Eh, nafi son fanka tayi gudu a gejin biyar ko huɗu.

Matashin ka amfani da su. Nawa matashin ka ke amfani da su, suna da yawa gaskiya.

Eh it depends on. Ana sauri ana nemana to ina karɓa kira a wajen aiki urgent.

A kuna da wifi a gida? A'a, ba mu da wifi amma ina siyan data a wayata. Ba mu da wifi a gida, ba mu da shi kwata-kwata.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Eh muna sa unifom a wurin aiki, don shi yake nuna mamu yanayin aikin mu.

Kana son ɗinka yay yin haske? Eh ina son ɗinka yay yin haske, ina son ɗinka shi abin da ake yayi.

Eh da farko ina fara tura leta ne zuwa ga babban oga, daga nan shi kuma sai ya duba harya yi afurubin adawon da ita sai kuma in tafi hutu.

Wanne irin burodi ka fi so? Eh, na fi son burodi mai laushi, mai kuma tauri wanda zaka ja ka fusgo shi daƙya rgade laushi cikinsa kuma da ɗan kauri haka yafi dadi.

A'a bana zuwa gidan fim saboda ba ma ni da haɗi da hakan shiyasa ba na ma saon raina zan je wani gidan fim.

Eh to ina fara nemo a kaina in yi waka sanna in dauki abin mafici na ajiye shi a kusa da niyan fifita idan na ji zafin yayi takurawa.

A'a, ba ma kunna kendir a gida saboda muna da solar kuma muna samun wuta daidai gwargwado.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, defence on in naje da wuri oga yakan ban sako ya ce in rarraba ko kuma ni in rarraba musu in na riga su zuwa.

Taro a mako. Eh to muna yin taro a mako, irin sau ɗaya ka zuwa sau biyu ya danganta da yanayin yadda aka samu a wajen aiki.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, nice question. Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Ina yin wasu ayyukan na ciki. Ina harkar web3 da crypto.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Ina fara yin addu'a, tashi daga bacci, sannan sai in fara shirin tafiya makaranta.

Dan wata yare? A'a bana koyan wani yare, yarena kawai na iya na Hausa, sai Ingilish ina ɗan koya.

In rubuta kashe kashe kuɗi aiki? Eh, ana rubuta kuɗin da aka kashe a wajen aiki don sanin abin da aka fitar da kuma abin da aka samu.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abinci rana na misalin karfe ɗaya da rabi zuwa biyu haƙƙu. Shi ne aggregate time ɗina.

Kana kulle ƙofa kullum? A'a ba dai kullum ba amma dai ina kulle wa wani zubin. Not every moment, ba ko da yaushe ba.

Eh yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki ta zahiri da online. In nai talata online wani ya gani yakan yi magana, wani kuma kasuwa zai zo yazo wurin ka ku yi ciniki.

Yauwa, menene kake jin tsoro? Eee, abun da ka fi jin tsoro mu dai a duniyan nan shine mahalicin Allah. Bayan nan kuma sai to babu ma gaskiya, yadda abunda ake shakka kuma.

Na fi son tufafi mara nauyi, ɗan tsaka-tsakiya ba nauyi kuma ba shafal. Na fi son kalar wannan tufafin kuma na fi son irin kalar dai wadda za ta haskani as baƙi.

Wane irin nama kake fi so? Eh to gaskiya an zo gurin na fi son naman kaza. Allah ya ji ya gani naman kaza shine naman da na fi so.

Menene mafi muhimmanci a ba cikin abokanan ka shine zaman amana. Ku zauna da amana ka riƙe mutum sirri, ka yi ma na riƙe, ma kai zaman mutunci.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo gizo? A'a, gaskiya bana amfani da ajiya na yanar gizo gizo. A yanzu dai ban fara ba.

Kana jin tsoron ƙwari? Hmm to bana ji, amma dai ina shakka dai ƙwaro. Ina shakka amma dai kan tsoro wannan babu.

Kana lulluɓe da bargo kullum? Eh, ina lulluɓe kaina da wargi kullum lokacin kwanciya bacci ina lulluɓe kaina.

Me kake siya daga kasuwa? Ina siyan kayan amfanina ne daga kasuwa, irin su kayan sawa, takalmi, hula, da wasu kayan more rayuwa dai.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ta hanyoyi biyu kamar haka ina jagorantar su ne ta hanyar da kowa zai ji daɗin aikina kuma mu ji daɗin juna a ya girmama kowa.

Kana jurewa barkono mai yaji? Kai a'a baya juruwa. Abu ne yanda daga sunan na shi ma ka san ba jurau bane.

Kana sanya tabarau? A'a ban cika sanya tabarau ba gaskiya, ba ko da yaushe ba. Ban cika sanya tabarau ba amma dai ina sawa.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri sosai. In ina wannan saurin in je wuri to nakan tafiya cikin sauri.

Yaya kake daidaita aiki a rayuwa? Ina daidaita shine na yin tsarin plan wanda zan je in saita lokacin tashi da lokacin shiga.

Kana fin zama a kujera ko tabarma? A'a, na fi son zama a kujera. Kujera ya free fad, na fi son in zauna akai.

Eh ina share ƙura, ya danganta. Ina share ƙura wani zubin sau ɗaya, na single day ba ko da yaushe ba.

Me ka ke shirin yi a karshen mako? Eh, ina shirin na yi hafi sallah. In yi hafi sallah? A'a wannan makon da ke si, a'a, ina shirin fashewar airdrop ne in samu kuɗi.

Irin ƙasa gidanku yake da shi? Eh, normal farar ƙasa ce. Ƙasa ta siminti da blue itace kalan ƙasar da gidanmu yake da ita.

Kana da katin kasuwanci? A'a ban da katin kasuwanci saboda har yanzu banje an buga min ba, ban da shi ka gaskiya.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba. Ina shan magani ne in banda lafiya amma not kullum. Ba na shan magani kullum.

Na apps kake amfani dasu sau dayawa? Application ɗin da na fi amfani dasu akwai Bybit Trading View, WhatsApp, Instagram, Telegram da Twitter. Ina amfani dasu, sai wannan application ɗin na fi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne wajen tsayawa tsayin daka na tabbatar da an yi abu mai kyau don kostoma ya ji daɗi.

Kana zuwa wurare da wuri da wuri ko ko daga baya? A eh ina zuwa guri da wuri, ina zuwa ban caka zuwa da baya ba, sai dan in banta shi da wuri ba.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Murya ta dai tsaka-tsakiya ce, don ba ta da ƙarfi kuma dai a hankali not all the time to murya ta tsaka-tsakiya take.

Yaya sa hannunka yake? Eh, sa hannuna is very medium. Yana da ɗan, yana da ɗan kyau haka. A medium yake gaskiya sa hannuna.

Bel kullum? A'a, ba na siyan bel kullum. Ina, eh da ita, ina adana ta amma ba na siya.

Wane irin ice cream ka fi so? Eh, ice cream ɗin da na fi so, na fi son ice cream fan ice. Fan ice shi na fi so.

Me kake yi don kiyaye lafiyarka? Eh, ina tsare kaina da duk wani abu da zai cutar da ni. Ya cutar da lafiyata. Shine abin da nake yi.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina ci da cokali ne ba da hannu ba. Amma dai kai yanzu ma dai gaskiya, na danfi ci da da hannu cokalin dai shi ma ina amfani da shi. Amma dai both, kawai dai both dukansu ina ci da su.

Wane irin jaka kake, kake kai? Jaka, eh jakata ƴar dai-dai-wa-dai-da ce ta goyo da ita nake amfani, nake amfani da ita wajen zuwa makaranta.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ma irin na su kwakwa haka. Nakan sha in an siyo.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Eh na fi son lokaci na shekara, lokacin Sallah. Lokacin Sallah na musulmai shine lokacin shekarar da na fi so.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara kuma idan ta dace ana ɗauka. So ina bada shawara.

Ya ya kake kare kanka daga sauro? Ina amfani da sange, in sa shi in kare kaina daga sauro, ya ci jan har in yi malariya. Ina kare kaina da sanyi.

Sau nawa kake wanke tufafi? Tufafi idan suka yi dauɗa ina wanke su, amma bat ba a so nawa nake wanke su yin ade. Yankin nashi yana da yawa.

Eh nawa nisa kake ya tafiya da kafa? Eh nakan ɗan yi dai nisan zuwa bakin titin da ke unguwar mu like irin almost twenty, like irin forty five kilometer.

Kana shan ruwa mai sanyi ƙwarai da gaske. Ina shan ruwa mai sanyi lokacin zafi, haka ko kuma in nayi abun da na wahala na gaji, ina shan ruwa mai sanyi.

Umm, menene abun da kake tunawa daga yaro? Ah to, yanzu in kuka ce in faɗa muku nima ba zan iya tunashe ba. Wata yakare, domin wasna da muke fita haka, mutafi yawo dubbaya sallar magariba.

Yaushe kake yin wanka? Eh ina yin wanka da safe, ina yin wanka da yamma. Anan duk lokacin da ina yin wanka ne.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eee to zuwa kasuwa, an dai shiga lokaci ne. Insha Allahu kuma za a fara.

So nawa kake yanke farce? Ina yanke farce ne da zarar ya tsiro ya yi yawa. Hannuna yana takura mun nake fara yanke shi, ina yanke shi.

Kana kunna Bluetooth kullum wannan kalmar? A'a, bana kunna Bluetooth kullum, ba ko da yaushe ba.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowacce rana kyau ita ce ranar Juma'a. Ita ce rana da ta fi kowacce rana a mako.

Kana fin san fensir ko alƙalami? Na fi san alƙalami da shi na ke rubutu kuma na jima ban yi rubutu da fensir ba amma na fi son rubutu da alƙalami.

Kuna fison zama ko tsayuwa? A'a, ana fison zama a kan tsayuwa. Zama yafi a kan tsayuwa.

Kaina biyan kuɗi ta waya, ƙwarai tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Nakan biya domin transaction na kuɗi tsakanina da wani.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Eee to wannan it depends on but ina share ɗakina once in three months, a shekara a wata uku.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? 'Ya'yan itacen da nafiso to dukadaiga, skiya 'ya'yan itace ma ina son su gaskiya. Na'am.

Eh, ina kammala aiki ne a lokaci da in na hangi yanayin time ɗin da zai ɗauka na calculation sai in gama shi a dai dai lokacin da nake ganin zan iya.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, da ina shuka, ko ince eh akwai ma yanzun ana shukawa, ana shuka su. Oh, a.

Yaya kake kula da gashin ka? Eh ina kula da shi, ina taje shi, ina miya mai, ina zuwa wajen aski ana gyara shi, ana rage mun defon tsayi master.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu unguwa ce me popular unguwa ce babba me daɗan tsafta, daidai gwargwado kuma akwai mutane sosai.

Kana cinwa manufar tallace-tallace, toh ni da yake ban zo nan ɓangaren ba gaskiya ban, taɓa yi ba kuma ban cin ma kalar wannan manufar ba.

Kana mike jiki da safe? Kwarai, wan nan ina mike jiki da safe kam. Nakan mike shi idan na farka, lokacin da immediately ina farkawa.

Wane shago kake zuwa? Na fi zuwa shagon kayan ɗinki da kuma shagon kayan miya.

Yaya kake jin hayaniya? Kai gaskiya ba daɗi, tana shigan mun kai sosai.

Kana yin ciniki a kasuwa? In sha Allah ana yin ciniki mana, ai ta kasuwa waje fama.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To gaskiya ina amfani da ita almost fifteen hours. Tana dai jimawa gaskiya sosai a hannuna.

Me kake yi lokacin da ka ji damuwa? Eh, ina tsayawa in yi tunani don in salba damuwar. Shi ne kawai. That is it.

Wa yake karfafa maka baya? Ai ni ban ma gane kwashen ɗin ba, balantana in iya bada amsa.

Kana son karanta littafai? Eh tabbas. Na kan so karanta su but online amma.